Yadda muke kula da gashin mu shine wasu sukan iya wanke shi, su taje shi, in ya bushe a saka mashi mai mai ƙanshi.

Wasu lokaci na kan dafa abinci daga gida na tafi da shi ofishi, na kan iya ci lokacin cin abinci ya yi, wasu lokacin kuma na kan fita muje mu ci a inda ake sayarwa a waje.

Eh nakan iya, nakan ji rediyo saboda na'ura ce wanda yakan bamu dama mu iya jin labarai na duniya.

Wutan lantarki ka yana da amfani matuƙa sosai. Yakan taimaka mana ta guraran ayuka gida. Yakan ƙara nishaɗi ne na rayuwa. Amma nan lokacin da babu shi, to muka iya amfani da na'urar hannayen mu kamar su wayoyi, mu shiga ranar gizo, muyi abubuwa da dama. Wani lokacin ma in babu wuta gaskiya zaman gida yakan zama da wahala sai ka samu wasu suna su fita saboda su sha iska a waje.

To duba sakonni a wurin aiki don ranar gizo da wayoyi gaskiya suna da amfani sosai. Wasu lokacin ma in kana gurin aiki sakonni yakan shigo ta na'ura so nakan duba sosai. Nakan yanwanta duba wayana saboda in ga sakon da ya shigo, in ga labarai ko kuma in ga wasu abubuwa dai na yau da kullum. Sabida rayuwar yanzu ya zamanto rayuwar ranar gizo ne gaskiya ba adadi. Nakan yi duba lokaci, nakan yi duba sakonni sosai a wayana.

To sirri wani abu ne wanda shi na zaman kan shi. Wanda in har mutum ya gaya maka sirrin sa cewa wannan sirri ne tsakanina da kai bai kamata a jishi a waje ya fita waje ba. Ko kuma kai kanka kana da wani sirri wanda baka son wani ko wata ta ji shi. To inda zaka kiyaye shi ne shiru da baki. Koma mene kowane damuwa ka samu kanka ko kuma kome ne yake faruwa bai kamata ka buɗe baki ka fitar da wannan sirrin ba. Inda ake kiyaye shi ne shiru. Kalman sirri abu ne ba wanda ake faɗen shi ba da yake sirri sirri ne wanda ba sai ka fito kowa yaji ba ya zama tsakaninka da kanka, ko kuma tsakaninka da wanda shi ya gaya maka sirri din sai ya zamanto amana. Shiru da baki.

Goga hakori yana da matuƙar amfani sosai. Saboda shi abu ne wanda in ka zo kusa da mutum ka yi magana, wasu wari da su ka rani bai kamata a ji shi a kusa da mutum ba. Saboda yakan yi wari in mutum bai goga bakin shi ba ko hakorin shi ba, yakan yi wari sosai kuma hakan bai da kyau. Yana taɓa lafiyar mutum. Saboda haka, ni ina ganin mutum ya tashi da safe, in ka daddare ka gama cin abincin ka, za ka iya ka goga bakin ka. Saboda in ka tashi da safe ka kurkura baki ka ci abinci. Saboda in ka gama ci, abun da ya sake goga hakora saboda wasu abincin da suka rage a bakin ka ko kuma a hakorin ka ne ake, da bukatan ka goge su su fita. So in ka tashi da safe ka kurkura baki, ka ci abincin da za ka ci, sai ka goga hakorin ka, ka tafi aikin ka. In ka dawo da yamma, za ka iya ka ƙara goga bakin ka, ka ci abinci, in za ka yi bacci ka goga da safe sai a ci gaba da hakan. Ina ga shi ne abun da ya kamata saboda abincin da ka ci ya rage a bakin ka, shi yakan ƙara warin baki wanda bai da kyau ga lafiyar ka ko kuma na ƴan'uwan ka. Lokacin da kana magana ana ji ba daɗi.

To ina ga wannan yazaman to, aboki ko abokiyar zama wanda kana tare da shi ko kina tare da shi ko mijinka ko matanka. Shi ne saboda ya mutum ne wanda yake da kusa da kai zai iya maka wannan abun. Ko mata ko miji ko 'yar uwa ko ɗan uwa shine wanda yake ka. Ni mata ta mijina ne.

Eh ina son kallon wata da dare saboda wata shi ma wani abu ne wanda yakan zama da armashi in ana kallon shi. Yakan ba da haske ne kuma yakan ba da wani nishaɗi na musamman a cikin rayuwa. Saboda duk inda guri yake da duhu, duhu bai da daɗi. Amma nan lokacin da akwai wata guri yakan yi haske, so yana da daɗin kallo kuma yana da daɗin nishaɗi.

Eh, wasu lokacin bacci bai mun nisa ba da shike shine abun da yake zamanto yake tada mutane da safe, shi yakan yi kukan shi da asusuba, yin kuka da asusuba wasu lokaci nakan ji, wasu lokaci kuma bana ji. Saboda ya zamanto kamar wani abu ne wanda hallita ne da shi lokacin shi shine rigaya ta da mutane shi lokacin kukan shi shine lokacin da mu ɗan adam mukan tashi. So yakan zoma mana kama abu ne wandayakan farkar da mu daga bacci.

Eh, zuwa aiki akan lokaci wani tarbiyya ne na musamman da yakan kama kara wa mutum ɗaukaka ko girma ko kuma numban yabo. Mutum ya fita ya je gurin aiki, ofishi da sauri da safe akan lokaci shima wani ɗaukaka ne kuma shi ya kan iya sa ma mutum a kara ma mutum matsayi a gurin aiki. So zuwan gurin aiki akan lokaci ko ba gurin aiki ba, ko inda in akwai wanda an shida kana da za ku haɗu da mutum ko na gurin aiki ko na ofishi yana da kyau. So nakan iya ƙoƙari na in je gurin aiki akan lokacin da aka shirya.

So abin da akan iya yi da yamma shine wasu lokatai da yawa in mutum ya dawo gurin aiki, mutum yakan dawo ne a gajiye. Wasu lokacin mutum zai iya ya yi wanka ne, ya ci abinci. Da shike muna zamanin na'ura, lokatai da yawa mukan dauki wayoyin mu mu duddube abubuwa ciki. Mutum yana da kan ayyuka nan ɗaya, biyu kafin nan dare ya yi sai ya ka rasa ayyukanshi na ranan kafin nan yayi bacci. Shine don mutum ya da gaskiya, mutum ya dawo daga aiki da yamma. Wasu yin ayyuka na gidan baya zama lalle ba. Ana iya barin shi wanda ya zama lalle kuma sa samu a kammala shi kafin nan mutum ya kwanta.

To, a gaskiya jagorantan mutane yakan zamanto daa sha hanin shi, yakan zamanto da wuya wasu lokacin. Saboda mutane wasu lokatai da yawa wasu basu da haƙuri. Zaka yi haduwa da mutanen da basu da haƙuri, wasu kuma kwata-kwata basu da fahimta. So hanya ɗaya da zaka iya jagorantar ka na so ka zamanto mai jagorantar mutum shine dole ka zama mai haƙuri a duk lokacin da ka samu kanka kana shugaba. Sai dai ka zamanto mai haƙuri, ka zamanto mai iya fassara ko kuma bayyana wa mutane abubuwan da yake a ciki don wasu ba za su zamanto ko ya ka yi kokari, ka yi bayani ba, ba lalle ne su gane maka ba. Amma hanya ɗaya da zaka iya ka zamanto mai cin nasara lokacin da kake jagoranta shine ka zamanto mai haƙuri da mutane kuma ka zamanto mai ladabi, ka zamanto kuma mai sauƙin kai shine.

Eh na kan rike lema saboda wasu lokatai in ana ruwa, ruwa ya taba mutum yakan iya jawo zazzabi, yakan zama da illa a jikin ɗan adam. Saboda haka in ana ruwa, ko mutum ya ga alamar ruwa sai ya rike leman shi, ya yi amfani da shi saboda a gujewa cuta.

Kwarai ina da dabbar gida, saboda samun dabbar gida na da matukar amfani shima sosai ta gurin wurin rana ko tsaro ko kuma ya zaman to nama. Ba sai mutum ya fita ya nemo wani nama a gida ya fita ya je ya siya ba. Za ka iya ka yi amfani da na gida saboda sauƙin rayuwa.

Eh nakan yi amfani da matashin wuya saboda yakan kara kayan ado ne wanda yakan kara ma mutum kyau a jiki in kai sa kaya.

To kura dai ba wani abu ne wanda ya kamata a bar shi a gida ko kuma don shi karan kanshi yakan iya shafan lafiyar mutum. So a lokacin da ko a yaushe ya kamata in akwai kura a gida, a share shi, a kakkaɓe shi guri gida ya zama fes So a kodayaushe in anga kura ko a ina ne a cikin gida ko a ɗaki, za a kakkaɓe shi, a share shi gurin ya tsaf.

To gaskiya akwai wasanni kala kala wanda yana da kyau ko kuma yana da daɗi a yi shi tun ba kana tare a gida da yara ko kuma da maigida. A kan yi irin wasan guje guje, wasan boye boye sabida motsa jiki yakan taimaka ta gurin motsa jiki kuma yakan da daɗawa yana sa mutane farin ciki irin ko yara haka suma yakan sa musu suji daɗi aran su suna wasa da iyayensu ko da yayunsu su guje guje da su boye boye.

To akan sasanta rikici a wurin aiki ne ta gurin fahimtar juna. A gaskiya yakan zamanto da rikici da tashin hankali sosai amma kuma a lokacin da ka yi magana kuka fahimci juna kuka fahimci inda mai shi ya fito ko kuma inda ɗayan ya fito ta gurin fahimtar juna shine kawai hanyar da za a iya a sasanta tsakanin mutane ko kuma wasu rikice-rikice. Da kuma hakuri don wani lokaci raye ya riga ya ɓace wasu ba sa iya su ji ba. Wani ba zai iya sauraron ka ba amma lokacin da an bar zuciya ya yi sanyi ka zo kama mai shi bayani ya gane meye ne nufinka kai ma ka gane meye nufin shi to lokacin yakan zo da sauƙi a sasanta tsakanin mutane ko kuma sasanta ko wane irin rikici.

To dai akwai yanayi, lokatai yakan zo daban daban. Wata sa'i kakan so ka zauna a kujera ne, wata sa'i kuma mutum yakan so ya zauna a taburma. Amma zaman taburma yana kamar ya fi daɗin sha'ani. In ba dai kana ofishi ne, zaman kujera wani lokaci yakan zama, ba ka iya ka zauna a kujera ba. Amma kana gida a saka keke, nak zaman taburma ya fi daɗi.

To, a gaskiya ni na fi son kayan zaki, saboda shi ya na fi jin daɗin shi. Kaman su lemo, su kayan itace duk za ce kayan zaki ne ba na gishiri ba. Don kuma yana da amfani sosai a jiki. Su kayan lemo, su lemo haka, kayan itace duk za'a sa shi a lissafin kayan zaki ne. Kuma yana da amfani sosai a jiki fiye da na gishiri.

Eh ina cin tafarnuwa saboda yana maganin sanyi sosai kuma shima yana ƙara ɗanɗano acikin abinci. In ka saka cikin abinci yana ƙara mashi armashi kuma yana magani sosai a jiki kamar su sanyi haka. So ina cin tafarnuwa saboda ɗanɗanon shi da kuma aikin da yake a jiki.

To, ofishi dai ya kamata mutum ya isa da farko abin da zai iya yi shine ya yi shara ko kuma akwai wanda sun riga su yi wannan aiki a can da an ba su wannan aiki. To, abu na farko shi ne ka dudduba kayan aikinka na ofishi wanda kake da bukatan su ko kuma wanda ya kamata za ka yi aiki da su. Ko maye zamanto daidai, ko maye zamanto a indiya ya kamata suke kafin nan mutum ya fara aiki.

To a gaskiya don kiyaye lafiya kam yana da kyau. Lafiya ba abun da ya kai shi daɗi ko kuma ba abun da yake sama da shi a rayuwa. Abun da za mu yi na farko don kiyaye lafiya shine tsabta. Duk abun da mutum yake ci ko kuma yake sawa ko duk inda yake in ya zama toh da tsabta shine abu na farko domin kiyaye lafiyarka. Saboda datti yakan zamanto matsala a jiki. To ina ga tsabta, tsabtace abun da za ka ci, tsabtace abun da za ka saka ko kuma tsabtace inda kake zama shine ke ƙara mutum kiwon lafiya.

A gaskiya bana raba wurin da nake a ranar gizo saboli da sauro. Saboda a ranar gizo akwai mutane kala kala, mutanen da baka sansu ba da mutanen da ka sansu. To saboda sauro bana raba inda nake a ranar gizo. Saboda ba kome ne kake ko ba kome ne kake a cikin rayuwan ka zaka sa shi a ranar gizo. Ba ya kamata ako abubuwan da zai zamanto sirri ne naka ba kome bane za a fita da shi a ranar gizo. Akwai abin da za a saka akwai abin da kuma baza a saka ba. So inda nake yana ɗaya daga cikin abin da bana sawa a ranar gizo.

To gaskiya ajiyar kuɗi wurana yana da asari sosai a lokacin da ka ajiye shi ko a gida. Musamman in kuɗi ne mai yawa bai kamata a ajiye shi a gida ba, sai dai bai wuce irin kaɗan dai. Amman mai yawa hakan iya mu kan iya mu je mu ajiye shi a asusu banki. Shine gurin da ya kamata a ajiye kuɗi. Ka ga can akwai tsaro, ba wanda zai yi haradudin.

Eh, a gaskiya motsa jiki abu ne wanda yake ƙara mutum lafiya, sai ka ji jikinka a daidai yake. Da so samu shi ne a kulli yaumin mutum yana motsa jiki ko da safe ko da yamma haka saboda samun lafiya, saboda ƙare lafiyan jiki.

Gaskiya murya na yana da ƙarfi sosai saboda na yarda da duk da dai cewa akwai lokacin da murya mai ƙarfi yakan zamanto da amfani a lokacin da murya yana da hankali. Amma ma murya na yana da ƙarfi saboda ko in kana son ka yi magana cikin jama'a ko kana son ka yi magana a wurin aiki ko a wurare haka mutum ya kamata ka zamanto da mai murya mai ƙarfi saboda jama'a su ji ka su kuma fahimci me kake faɗa.

Eh ina son karanta littattafai sabili da, karanta littattafai, yana da amfani sosai. Yakan kara yema yakan ba mutum karin ilimi, yakan ba mutum karin fahimta akan rayuwa ko kuma wasu abubuwa na rayuwa daban. So ina son karanta littattafai, sabili da ilimi, da fahimta da yake ciki, yake tattare da shi.

A'a gaskiya kwana a ciki bance ni yakan zama mun da illa ta wurin cibiya na. Na kwanta kan ciki na yakan dame ni. So ni ina ganin kamar kwanciya a kife din akwai wanda suna yi kam da baya zo musu da illa ko damuwa. Amma nan gaskiya ni ba zan yarda ko kuma ni yakan dame ni gwanda in kwana a gefe da gefe na dama hagu ko kuma ta baya na. Amma kwanciya a kan ciki din ex-

A'a, gaskiya ba na iya duba wa sabili da yakan zaman to ni a wurin yakan zomin da rikicewa. Ko kuma ya zaman tomin da kamar matsala haka, so ba na iya duba daftarin kuɗi.

Eh gaskiya saboda da zama da mutane ya shima wani dukiya ne ko kuma wani wannan ne na musamman in kana zama da mutane kana zaman lafiya da mutane haka ya fi daɗi. Ko kuma hakan yana da ƙyau saboda zamantakewa na rayuwa ne yau da gobe mutum bai san yanayin da zai samu kanshi ba bai san inda zai samu kanshi ba saboda haka zaman musafaha da mutane yana da ƙyau.

A kasuwa ai babban guri ne wanda duk a lokacin da kake da bukatan abubuwa ko kayan abinci ko kayan sawa kasuwa ka nufa. Kasuwa abubuwan saya suna da yawa ko kayan sakawa ko abinci ko ma meye ne wanda na zamantakewar rayuwa wanda yake kara marayuwa nishaɗi. In kana so mutum yana so yazo ya cire kuɗin shi yaje kasuwa ya saya ya dawo kayan shi.

Gaskiya ina son 'ya'yan itace da yawa da dama sosai saboda suna da amfani sosai a jiki. Ina son lemu, ina son mangoro saboda yana taimakawa sosai a wurin gina jiki, ina son kankana.

Gaskiya magance kokekoke shine, shine ka toshe kunnenka. Inda nake magancewa shine ka toshe kunnenka. Ka san ma mutum bai faɗa ba, ba ka san yana faɗa ba, ba ka san yana yi ba. Shi ne kawai hanyar da za ka magance. Ka toshe, ka yi kamar ma ba ka san mutane suna magana ba. Ka ɗora wa kanka hakuri shine inda za a iya a cimma buri kuma a cimma nasara ga kokekoke na mutane. Saboda rayuwa ne wada kullum ko ya kai wasu za su yi magana, ko ya kai wasu za su yi wannan kokekoke. So hakuri, ɗaura wa kanka hakuri da kuma toshe kunnuwan ka ga maganar mutane shine kawai inda za a iya a magance shi.

Akwai irin namomi kala kala da aka iya samu kamar irin naman shanu, akuya, kaza haka. Amma ni gaskiya na fi son naman akuya saboda shi yana da zaƙi sosai. Bari a yi waɗanda gwada shi da wani nama ba, amma kowa da abin da yake so. Ni na fi son naman akuya saboda yana da zaƙi matuƙa.

To gaskiya gurin ajiyan makulli daman yanzu an fiye tafiya da shi an fiye rike wa a cikin jaka in mutum zai fita, sai dai inda akwai wanda zai dawo gida da bai rike a hannun shi, wanda za a nema kuwa ajiye wa makubta, ko a sunema wani gurin sirri a ajiye cikin gida wanda za a sanar ma mai shi in ya zo ya ɗauka. Amma gaskiya an fiye iya rike shi yanzu a jaka ana fita da shi saboda tsaro.

Toh madubi dai abu nawanda ke amfani da shi ana kallon ko ya fuska yake ko kuma jiki, lokacin da an gama anyi shiri za a fita mutum ya gama shirinsa zai fita sai ya amfani da shi ya duba yanayin jikinsa saboda ko akwai wani abu na gyara. So ina ga da safe in za a fita an gama shiri za a fita shine lokacin da ake kallon madubi ko kuma in ka dawo ko kuma wasu dai a cikin rana ma kaman mata haka sukan iya amfani da miro saboda su ga ya fuskan su yake ko kuma jikinsu.